Kana a kallon taurarin da daddare? Eh, ina kallon taurarin da dare. Ina kalla taurarin sukan tunamun da masoya na. Saboda lokacin da muke soyyayya da ita da ina garin Sudan, mukan kalla taurarine idan mun yi massing juna, idan mun yi banki mub yi kewan juna ke nan sai mu kalla sama, mu kalla taurari wanda yafi haske sai mu ce ga, tanan ni ma gani nan ina kallonta. So da wannan dai lokacin da muke cin soyayyar mu muke jin daɗi a lokacin da muke soyayyar mu. Kuma su taurarin da ma ana amfani da su ne don ganin idan mutum ya ɓace a hanya, don mutum ya gane hanya idan yana tafiya. Kaman misali a lokacin zamanin da munji yan da sahabbai da kuma annabawa da kuma matafiya ma'a lokacin da suke amfani da taurari da kuma wata don gane hanyarsu, su kalla wata wanda tafi haske ko wanda ke bi mata sun san inda watan yake tsayawa kuma sun san hanyar da yakamata su bi su tafi zuwa garinsu ko gidajensu. Kasuwanci ne suka je sukan kalla sama sukan don ganin cewa akwai wannan taurarin nan. Dan idan babu taurari kuma suna ƙara ma sama kyau da gaskiya. Sai ka gani sun ƙara ma sama wani kwalliya sosai. Yanzunma gaskiya ni ban cikama dai ganinsu ba bansaniba ko laifine akayiwa Allah ba shiyasa ba a ganin taurarikannan da suke haske a da. Amma lokacin da muna yara zaka dinga ganin taurari a ko da yaushe kuma ko da yaushe suna haske kuma muna jin daɗin yanda muke ganinsu a sama. Kuma komai gaskiya tauraro dai abu ne dai gaskiya wanda yake burge mutum gaskiya sosai. Kuma su dama ba su ma fitowa sai idan dare yayi, idan irin dare yayi baƙin nan to a wannan lokacin ne za ka ga taurari sun fito sun yi haske kuma sun yi ƙyawa ta gari a wannan lokacin.

A ganin ku me ya fi kyau a yankin ku? Gaskiya muna da wurare da suke da kyau a yankin mu kala kala. Akwai abubuwa da dama wanda suke da kyau. Na farko wanda zan fara ambatowa shine Murtala Square. Murtala Square wurine da ake buga polo da ake yin wato wasan doki da ake buga ƙwallon doki. Wajene wanda gaskiya da aka ƙawatashi, wanda kuma gwamnanmu ɗaya bari gaskiya malan Nasiru el-rufai yayi ƙoƙari wajen ƙawata wannan wajen sannan kuma ya sa masa abubuwa ɗaya kamata na jin daɗi da na mure rayuwa a wannan wajen. Kuma gaskiya mutane ana zuwa a je wajen. Sana akwai wajen da ake zama, akwai wajen da ake yi. Saida abubuwa kaman bazaar kenan da ake yi na ƙarshen wata ko kuma ƙarshen shekara. Akan de zo a ɗan yi dai abubuwa dai masu ƙananan sana'o'i na gida su ka zo su tallata hajan su. Masu turaren wuta, masu saida wara, masu saida kayayyaki sukan zo su tallata hajan su a wannan wajen nan. To waje ne gaskiya da akan ga aka ƙawata shi ko akan zo wajen aka yi exercise, akan zo a buga ƙwallo, saboda akwai filayen da ake buga ƙwallo a cikin wajen. Duk dai wani wasan dai motsa jiki dai, duk akwai wuraren da ake zuwa. Su irin land tennis ɗinnan, su badminton, su basketball, duk wajene dai da ake zuwa ayi exercise a wannan wajen waje ne gaskiya da akan ga aka ƙawata shi kuma aka kashe kuɗi don ganin cewa an ƙawata wannan wajen. Haka ma kazalika aka je a koya hawan doki a wannan wajen. Akan kuma koya tuƙin mota wannan wajen. Dan ban mantawa a wajen nan na fara koyon yadda ake tuƙa mota. Kuma gaskiya na kan ji daɗi wannan wajen. Waje ne kuma da mutum zai je ya shaƙata shi da ɓirdurwassa ko shi da abokansa. Kuma wajene da mutane zasu iya zuwa suyi pick nick, wato ƴan makaranta ko abokai kaman maza haka, zasu iya zama haka suda abokansu ko ƴan matansu a ci abinci, a yi raha, a yi wasa. Waje ne dai kaman garden wanda ake zama a ji daɗi gaskiya. Kuma waje ne gaskiya da akwai security, akwai matakan tsaro da aka rina aka yi. Duk wani abun wasa na more rayuwa akwai shi. Haka akwai wajajen da ake saida su abubuwan ci da abubuwan sha a wannan wajen. To kuma muna fatan wannan gwamnan mu zai ci gaba da ganin cewa wajennan an bar shi a tsaftace. Wannan Murtala square kawai kenan da mukai magana akans akwai su Fifth checker wanda shi ma yana nan a gaba da, a yana nan a nan maraban Jos. Shi ma waje ne da ake yi na wasanni kuma turawa suke zuwa suje su zauna. Waje na shaƙatawa. Sannan akwai kasuwannin mu kaman kasuwan Bacci da Central Market. Su ma waje ne na ƙawata da suke da kyau. Wajajen cin abinci, kamansu Deluna, akwai su Pluto akwai su maimalia akwai su wajaje da daman na more rayuwa akwai wajaje na shaƙatawa kamar su a unguwar sarki wanda waje ne da ake kira city life, inda ake zuwa a wanke mota, a sha shayi, a kuma yi hira a tsakanin abokanai ke.